Nida ainihin sabulu ne ni dai ina da sabulu da yawa da nake amfani da shi. Ɗaya wannan sabulun da nake amfani da shi ina amfani da sabulun Solo haka ko ever ko family care. Ka san yawancin mutane kamar mutanen ƙauye, su dai ba ruwan su da sabulu. Ai na taɓa zama a wani ƙauye haka. Wallahi su dai ba'a ruwan su da sabulu. Sai dai aje rafi kawai a yi wanka kawai ba sabulu. Nace wai, kai, me ke faruwa haka ne? Ni dai ban taɓa ganin irin wannan abun ba. A ce wai mutum yayi wanka baya amfani da sabulu. Haka kuma wani roommate ɗina lokacin makaranta, shi dai baya wanka da sabulu kuma abun baya damunsa. Ka san jikin ne, inda Allah ya hallice mutum sai ka ga wa'yansu, jikin, jikinsu kamar tana da mai haka. Wani kuma ga jikin shi kauri gare shi. To ni dai, in dai, in dai ban amfani da sabulu ba bazan ji daɗi ba wallahi. Sai dai na gan kamar bai wanka ba. Dole sai nayi amfani da sabulu fa. Ina amfani da sabulun Solo. Nafi son shi domin yana abun nan yana ƙin cirewa, ah, abun nan a jikin mutum. Sai ka ga mutum in ya samu kamar, kamar rashes haka, in dai kayi amfani da shi sai ka ga abun ya cire shi gaba ɗaya complete kawai. Ya dawo normal, ya dawo daidai. In ba haka nan ba, ace wai waƴansu suyi wanka ba sabulu. In dai kayi wanka ba sabulu wallahi sai ka ganka kamar baka yi wanka ba. Ni dai ban san yanda jikin, jikin su yake ba, amma ni na, jikina nayi wannan. Gaskiya a ranar nan, zan ji kamar ƙaiƙayi na damuna a jikina. Kamar wani abu na wuya a cikin riga na yana ta susa min kawai. Sai dai in ruga kawai inje in yi amfani da soso da sabulu. Kuma ina, ina amfani da, ah, airbag kuma. Ina amfani da airbag. Ni dai banda, ah, bazan iya ce wai ga wanda nafi so ba amma wannan da nafi so haka ita ce sabulun Solo. Domin ina amfani da shi kullum. Kullum nake amfani da shi. In ba haka nan ba akwai waƴan su sabulu da nake amfani da shi ai. Su dai, wannan sabulun yana da kyau. Sai dai ka amfani da shi ka ji daɗi kawai. Akwai ƙamshi, yana da ƙamshi, ƙamshi mai kyau. In dai ka ji ƙamshin sai ka ji ka samu natsuwa kawai. Ni dai ban san yanda abin yake musu ba. Ka ji wai ka je gona haka sai ka je rafi ba sabulu. Wallahi abun na, har yanzu ina mamakin wannan abun wallahi har yanzu. Ni dai bazan iya wannan abun ba wallahi. Tabbas ba zan iya ba. Amma abinda mutum ya saba wallahi da wuya da ƙyar kaga ya bar yin wannan abu. Sai dai Allah ya taimake shi kawai. Ko ya zama da mutum da zai iya gaya mishi wai to, ga amfanin sabulu da za ka yi, ga amfanin da ake yi da sabulu. In dai ba kayi amfani da, ka yi wanka da sabulu ba, wallahi jikinka wannan dattin ba zai fita ma a jiki ba. Sai dai ya maƙale ko, ko ina a jikinka ya maƙale. Kuma abun yana sa mutum ya samu kamar eczema haka a jikin mutum ko rashes zai iya jawo wa mutum babban matsala ma. Sai ka gan kana fama da wani matsala haka, ba yanda zaka yi. Dole mutum yayi amfani da sabulu. Wallahi dole ka amfani da sabulu. Ni dai bazan iya ce wai ba sabulu ba. Ba wai baza ace ba sabulu ba. Sai dai mutum ya ce wai, ah, wannan sabulu shi dai baya so. In dai kuɗin ne, akwai sabulu, ah, ɗin mara tsada ai. Kuma kamar ɗari biyu da hamsin zaka samu wannan sabulun wallahi. Kayi amfani da shi kawai. Abinda nake gaya musu kenan, kuyi amfani da sabulu, ba wai zaku ce wai, ah, jikinku na, ah, yana, yana da mai. Koma yana da mai wannan, ai wannan bazai cire dattin ba. Tabbas ba zai cire ba. Sai dai ya maƙale ma jiki kawai ka dinga shan wuya a banza. Dole ne ka samu sabulu kayi wanka da shi. Ya zama dole wallahi. Duk wanda, mai wannan hali ya canza kawai. Shi kenan, wannan yafi mai.

Batin shan ma-magani? To ni dai kullum nike, in dai, in dai ina da kaman zazzabi haka, ina sha magani. Ni dai ina cikin masu shan magani. Akwai wayan su kamar kanina haka, ita bata son magani gaba ɗaya. Wallahi ko ma ka ba ta magani, ba za ta sha ba. Sai dai ta zubar da shi. Na ce wai "ah, to magani da mutum ke sha, ai mutum baya shan ma-magani akan haka nan wai ya sha magani. Dole ne akwai abin da zai sa mutum ya sha magani. Shi ne. Ni dai bana, bana ni dai baruwa na. Ko na, na samu kamar, ko ciwon kai, ko ciwon ciki, ko zazzabi a jikina, ko malaria, dole sai na sha magani, sai na sha magani in warke. Ai saboda, saboda mutum ya warke shi ya sa ake sha magani. Ba wai mutum ya, ya, ya saya magani ya dinga sha haka nan ba abin da ke damunsa sai dai ya dinga sha wannan magani. To ai wannan, in ka yi wannan to ka ja kai ka masifa kenan, babban masifa ma. Wallahi in dai mutum ya, ya dage yana wannan abu kullum yana sha, yana shan magani. To kafin mutum ya sha magani to sai na ce wai ga abin da ke damunsa. Ko yana da, yana da ciwo, yana fama da ciwo, ko ciwon kai, ko ciwon baya, ko ciwon gwuiwa, ko ina. In dai ka samu wannan matsala, to dole, dole ne ka, dole ne ka sha magani. Dole ne mutum ya sha magani amma wayan su sai ka same su ba su a shan magani. Ba su a shan magani kwata-kwata. To ni dai bana cikin wannan mutane. Ni dai abin da na sani dai ina cikin masu, masu shan magani. In dai na samu wannan wata, wata matsala haka, sai dai in siya maganin sha. Ko akwai wayan su ma sun fi so maganin gargajiya. Ajiye cikin daji, a ɗiba ganye, a sa cikin, tukunya a dafa a ba su sha. To wayan su kuma sun fi so allura, a ba su allura dai. In ka ajiye, in ka ce musu wai to "ga magani, ga allura da za ku, da za a ba ka" sai dai su zaɓi allura. Amma ni ina son magani, ina son allura kuma. Akwai wata, na taba samu wannan rula haka. Wallahi ana ba ni allura, ana ka ba ni magani kuma. Aka ce min wai to "karfe nawa haka za ka sha wannan da an ba ka allura yanzu. Karfe nawa ko karfe bakwai ko takwas na dare sai ka sha, ka sha magani." To in dai ka bi wannan sai dai ka gan ka warke gaba ɗaya kwata-kwata. Ka san wayan su mutane su dai ba ruwan su da magani fa Maganin nan da kana ji da nike ce wa magani wayan su ba su a sha. In dai ka ba su magani sai kai, sai dai ka je ka ciro kawai. "Dai an gamu ka sha?" Zai gaya ma wai "eh na sha maganin amma karya ne. Wallahi karya ne bai sha wannan magani ba." In ka tambaye shi. Musamman in ka ce, in ka ce mai to "ina gidan man-maganin?" Sai ya ce wai "ah to ga shi na sha maganin." Ai wannan karya ne. Wallahi karya ne bai sha, bai sha ba. Domin na taɓa gan wannan abu. Ko ma ka je asibiti ba. In doctor ko nurse ta kawo musu magani su sha a, a gidan, a gidan asibiti, sai dai ka gan, sai su yi kamar za su sha kuɗin. Sai dai su yi kamar za su sha maganin Amin, sai ka gan ba su, ba su sha kuma ba. Ni na ce wai "ah me ke faruwa hakan nan? An ba ka magani ka sha ka ce wai ba za ka sha magani ba?" To mu dai muna cikin wannan mutanen masu sha magani, domin mu samu ƙarfin jiki. In dai ba ka sha magani ma sai ka sha waya fa. Wallahi wannan, ah, abin da ke damun ka ba zai, ba za ka taba warke ba. Allah, ba za ka warke ba. Sai dai ka gan kana cikin ciwo kullum. Kaman mutum mai, mai, mai, mai ciwon ciki an ba ka maganin ciki ka sha sai ka ce wai ba za ka sha ba? Domin ka warke ba? To in dai ka yi wannan to ka cuce kanka wallahi. Babban cutarwa wallahi. Ka cuce kanka amma wayan su ba san ne ba. Sai dai su je, su dinga ji kamar to abin zai, zai warke da kan shi. Ya zaiwarke.

Batun mutum yana tafiya da sauri? Ko ni ina tafiya da sauri? To ni dai yanda nake tafiya na, yanda Allah ya halicce ni, to ni dai bana tafiya da sauri haka nan. Kuma bana tafiya kamar ana jawo ni baya. Ni dai ina cikin, ina cikin saka saki. Bana tafiya da sauri, bana tafiya da sauri kuma ina, ina cikin tsaka-tsaki. A ce wai mutum yana tafiya da sauri haka. To ni dai bana wannan. Allah bana wannan, bana cika wannan mutane masu tafiyar sauri. Ka ga mutum yana sauri kaman, kaman ana tura shi. Wallahi kaman ana tura wannan mutum. Shi dai ka ga mutum yana haka, yana haka, yana tafiya da sauri haka a hanya. Sai dai a ce wai wannan mutum mahaukaci ne. Wallahi in dai akwai wa'yansu mutane da ka gansu yanda suke tafiya za ki iya ce wai ah, wannan me ke damun wannan. Wannan yana da wani matsala ne ko ko? Amma in dai mutum zai bi addini, in mutum zai bi addini haka, yanda Allah ya ce, yanda annabi ya ce mu dinga, mu dinga tafiya, ita ce mutum ya dinga tafiya a nutsuwa. Ba wai mutum yana sauri kaman, kaman, kaman jaki, kaman dabba na bin shi ba. Sai dai ka ga mutum kaman yana tafiya kaman dabba, kana sauri a hanya. Sai dai mutane su ce wai wannan, wannan mutum mahaukaci ne ko mahaukaciya. Was'yansu haka suke fa. Wallahi ni dai, dai ina tafiya da irin wannan mutane zan dai, sai dai dinga jin kunya kwalli. Sai dai in gaya ma ka wuce abun ka kawai Ni dai bazan iya sauri haka nan ba, in bika haka nan in dinga sauri kaman, kaman mutum da ake bi. Kaman mutum da ya yi sata ake bin shi. Ka san masu bin mutanen bashi haka suke yi? Su dai ba sa so a gansu. Sai dai ka gan suna sauri a hanya, suna kalli nan, suna kallinan, baya, suna kallon ko ina. Sai dai ka ga sun wuce fib kaman mota. Wannan ni dai bazan iya wannan abun ba. Allah. Haka nan Allah ya halicce ni. Ni dai bana iya yin wannan tafiya. Ina tafiyan normal haka. Ba wai mutum ya dinga tafiya kamar ana bin shi a baya ba. Sai dai a-- wallahi in dai ka wuce haka nan a wani, a wata wani ɓangare haka, in dai ka wuce haka nan kana sauri haka, wallahi sai dai su dinga duba ka. Domin za su ce wannan ko ɓarawo ne? To in dai ba barawo ba, ya mutum zai dinga sauri haka? Sai ka ga mutum yana sauri, yana sauri, yana ta sauri. Wallahi sai dai su yi nufin wani abu. Amma in dai kana cikin kwance hankali, kana tafiya a nutsuwa haka, to mutane ba za su kalle ka ba. Wallahi ko kallon ka ba za su yi ba. To yanda Allah ya ce mu dinga yi ke nan. Ba wai mutum ya dinga, ya dinga wuce a hanya kaman, kaman jaki na bin shi ko, ko rakumi ko wani dabba ke bin shi. Sai dai ka ga kaman yana kaman wannan. Sai dai a ce wai wannan mahaukaci ne. Inda a-- domin mahaukaci su ke yin wannan tafiya a hanya. Sai ka ga mahaukaci yana tafiya, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri kaman domin akwai abu a cikin shi da ke tura shi yayi wannan abu. Shi dai yana ganin dai yana, yana tafiya kaɗan kaɗan, shi dai yana ga kaman ba tafiyar yake ba. Sai dai ka gan da ya ɗan wuce kaɗan sai ka gan ya ruga da gudu kawai. Sai ka gan ya ruga. Sai na ce wai to irin wannan mutane to ya za a yi musu ke nan? Mi ye za a gaya musu? Ni dai bazan iya yin wannan abun a hanya ba. Allah, bazan iya wannan abun ba. Sai dai in wuce abuna kawai, in shiga hanya, in dinga wuce, in dinga, in dinga abun nan kaɗan kaɗan. Ni bana iya, iya yin wannan tafiya ba idan suke ba. Ba wai mutum mahaukaci bane. Inda mahaukaci ne za a ce wai to wannan mahaukaci ne. Mutum a hanya kuma kana, kana wannan tafiya sauri sauri.